Ina kake tofa miyau?" Eh ni inda nake tofa miyau ana kiransa da suna abun da ake tofar da miyau. Saboda ai miyau abu ne wanda ya fito daga bakinka kuma bai kamata ka ringa zubar da shi a ko ina ba. Shi ya sa na samu abun da ake kira da suna abun tofar da miyau. To ni a ciki nake tofar da miyau na, in zuba shi a ciki. Saboda idan ka zubar da miyau, idan wani ya gani, ransa yana ɓaci ko zuciyarsa ya ringa tashi. Kuma ai miyau ma shi kanshi in ka fitar dashi shi ai kazanta ne, saboda za ka je ina wani wari ne ko wani abu. Shi yasa nake sumun abun, abun da ake cewa da suna abin tofar da miyau, sai in tofar da miyau na. Idan kuma ya zama na cewa na tofar da miyau a kan hanya ne, to na kan yi amfani da ƙafana domin na zuba ƙasa. Ba wai kawai in bar shi a buɗe ba saboda ni bana son wani ya gani ransa ya ɓaci, in ɗauki alhakinsa. Shi ya sa nake zubar da miyau na a abun da ake kira da suna abun zubar da miyau.

Kana iya ba da barƙwanci? Kai, kai, kai, kai! Ai, ni mutum ne mai barkwanci. Aiya! Ai, na kan iya ba da barkwanci. Ai, na iya barkwanci sosai. Saboda ai, barkwanci in aka ce barkwanci a Hausa, shi ne ka dinga yin abun ban dariya. Ni kuma a gaskiya na iya yin abun ban dariya. Saboda lokacin da muna Primary School, akwai karatu da ake koya mana akan barkwanci, shi ya sa ma na iya barkwanci sosai. Don lokuta da yawa idan na zo zan yi barkwanci, mutane suka zo daga gurare da yawa domin a saurari barkwancina. Saboda idan na yi barkwanci, kai kanka ba sai ka yi dariya fa. Misali, wasu lokutan a cikin barkwancina na kan ce, farin cikin ɓarawo. Idan aka ce farin cikin ɓarawo a barkwanci, shi ne ya iske ƙofa a buɗe. Mutumin da yake ɓarawo kuma kabar gidanka a buɗe kuma ya zo ya tarar da ƙofa a buɗe, kaga kenan, ai ba sai ya haura ba. Kaga wannan barkwanci ne. Haka zaluka. Ɗaya daga cikin barƙwancin da nake ƙara yi, shi ne sai ka ji an ce daga ɗillin sa ma ta ɗillirin. Da Hausa, shi ne daga kaza sa ma ta gishiri. To haka dai nake barƙwanci kala kala. Ko ka ji an ce ke ɗillin bari ɗillin ɗillin na kallon ki. Da Hausa, shi ne ke kaza bari ƙwandon shaho na kallon ki. Akwai dai hanyoyin barƙwanci ga su nan. Ko ka je an ce wanda ya raina tsayuwar wata, wata ne fa a sama ya fito. Kuma kowa ya san wata na Allah ne, Allah ne yake fito da shi. Amma sai ayi ma barƙwanci sai a ce wanda ya raina tsayuwar wata. Idan kai kana ganin yanda watan nan ya fito, ka raina tsayuwar sa ba? Sai a ce to ka hau ka gyara. Kuma wannan kowa ya san abu ne wanda ai ba ka isa ka hau sama kace za ka gyara tsayuwar wata ba. Amma sai ayi ma barƙwanci sai a ce to wanda ya raina tsayuwar wata sai a ce ya hau ya gyara. Don haka gaskiya ni mutum ne mai barƙwanci sosai da sosai. Saboda na iya barƙwanci, na san yanda ake barƙwanci. Saboda a matsayinka na Bahaushe, ai ba zai yiwu a ce ba ka iya barkwanci ba. Haka zaluka hanyoyin da na bi na koyi barƙwanci su ne, akwai kakata a gida, kullum muka koma da daddare tana zaunar da mu ta ringa koya mana barkwanci. Saboda ta ce a matsayinka na Bahaushe, don Bahaushiya jikan Bahaushiya, ai bai kamata a ce ba ka iya barƙwanci ba. Idan zan iya tunawa, kaɗan daga cikin barƙwancin da ta koya mana a lokacin shi ne take ce mana wai na jiwo muryar ƙawata daga nesa. Da Hausa ana nufin ganga ke nan. Saboda ai ganga duk lokacin da ake buga ta, kowa ya san akan iya jiyo ƙarar ganga. To amma a Hausa da barkwanci sai a ce maka na jiwo muryar ƙawata daga nesa. Duk wanda ka ji ya gaya ma haka, to yana nufin ya jiyo ƙarar ganga ke nan. Haka zaluka. Ɗaya daga cikin barkwancin da kakata ta koya mun in zan iya tunawa a lokacin takan zaunar da mu, sai ta ce ɗauko ɗillin saka ɗillin. Wai inta ce ɗauko ɗillin saka ɗillin da Hausa tana nufin ka ɗauko gishiri ka sa a naman kaza da ake dafawa. To haka dai za kayi ta ganin barƙwanci kala kala. A matsayinmu na Hausawa, ai mun san barƙwanci. Kai wani lokacin fa idan tayi barƙwanci muka fara dariya, sai mu kai awa ɗaya muna dariya. Mu yi ta dariya ta ce meye, mu ce to ai abun da kika gaya mana ne abin sai ya bamu dariya. Akwai lokacin da taɓa zaunar da mu. Ta ce duk wanda ya faɗa mata amsar wannan barƙwancin, to shi ke nan za ta ba mu kuɗi. Sai take ce mana wai, wai bishiya a gidan ku inuwa a gidan wasu. Sai mu ka tsaya muna ta mamaki. Ya za ayi yau ka shuka bishiya a gidan ka, kuma da bishiyar ta tashi yin inuwa sai kuma ta tafi gidan wani ta je tayi inuwa. To da muka dai yi, mukai, mukai, mukai mu gane amsa muka kasa. Sai take ce mana ai in aka ce maka wai inuwa a, bishiya a gidan ku inuwa a gidan wasu, da Hausa ana nufin za a haifi mace a gidan ku. Yarinya ƙarama. Ku kai ta makaranta, tayi karatun addini, tayi na boko, tayi karatun islamiyya, ta girma ta isa aure sai kuma ku je ku aurar da ita a wani gurin. Ka ga ke nan bishiya a gidan ku amma inuwa a gidan wasu. To kaga wannan ai barkwanci ne. Shi fa barƙwanci aka ce ma barƙwanci duk wanda yake ba Bahaushe ba fa, ba fa ya iya gane barƙwanci ba. Wanda yake Bahaushe ne yake iya gane barƙwanci. Saboda duk barƙwancin da za ayi in dai ba Bahaushe ba ne kai, kai ko Bahaushe ne kai in dai ba ka zama da iyaye tsofaffi suna koya ma ko a makarantar ku malaminku yana koya ma barƙwanci, wallahi ba za ka iya barƙwanci ba. Amma barƙwanci ai ba a koyar shi hakan nan a'a. Sai dai ka je manya manyan da ka sani a unguwar ku tsofaffi su koya ma barƙwanci ko kuma a makaranta in ana koya muku. Saboda wasu makarantun ma basa koyar da barƙwanci. Saboda ba kowane malamin Hausa bane ba ma ya iya koyar da barƙwancin ma. Bare ma har kayi tunanin zai iya koya ma barƙwanci. Amma a matsayinka na Bahaushe, gaskiya ya kamata ka iya.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ni na son zama kusa da taga saboda a Hausa an ce ma taga ana nufin window kenan. To gaskiya ne, ina son zama kusa da taga saboda ni mutum ne wanda baya son zafi. Duk lokacin da kaga na je na buɗe tagana ko na zauna kusa da taga, to lokacin zafi ne sosai gaskiya. Saboda mu yankin mu duk lokacin zafi akan yi zafi sosai. To tun da kuwa ya zamana ana zafi sosai, to ka ga kuwa an yi yakamata a ce na zauna kusa da taga saboda na samu na sha iska. Ba wai in zauna kawai in ta shan zafi ba. Wannan dalilin ne yasa nake zama kusa da taga ba wani dalili ba gaskiya. Ni kam ina son zama kusa da taga saboda in ka zauna kusa da taga ai shi ne za ka sha iska. Amma in ka zauna inda ba kusa da taga ba ai zafi zai dame ka. Za ka sha zafi sosai. Ni kam gaskiya ina son zama kusa da taga saboda in sha iskar Ubangiji saboda ai taga iskar Allah ce take fitowa ta nan ba iskar wani ba. Bari ko a ce kana jiran sai an kawo ta ka kunna fanka ko AC ko kuma in ba a kawo wuta ba sai ka tara janareto sannan ka sha iskar Allah. Kana buɗe tagan ka shi kenan. Ba ruwan ka da sai ka jira wuta ko inji ko solar. Da ka buɗe taga za ka sha iskar Allah. Shi ya sa nake son zama kusa da taga gaskiya saboda ba na son zafi sosai. Shi ya sa ma ɗakina akwai taga kala kala. Akwai taga ƙarama, akwai babba kuma suna da yawa. Idan ina buƙatar in sha iska sosai sai in je gurin babbar taga. Idan ina so in sha iska kaɗan sai in je kusa da ƙaramar taga. Idan kuma ban son in matsa kusa da taga kuma ina so in sha iska ta taga sai in buɗe tagogin ɗakina gaba ɗaya iska ta rangwashi zuwa ta ko'ina da ina domin na samu na ji daɗin bacci da al'amuran rayuwata yau da kullum.